Gaskiya, yanda nake bani magance damuwa, filin aikina ya bambanta da bisa ga damuwar da na gamu da shi. Yanzu kamsn misali, ayyukan an zo an samu matsala a hanya. Zan kira ogana ne, sai mu tattauna game da yadda za a yi a magance damuwar. Wani lokutan kuma ni kaɗai ina samun natsuwana na zauna inyu tunani mai kyau kafin in magance damuwar.

Eh to, idan ba sani ba gaskiya ina ci amma ban cika son citta sosai a cikin abinci ba, saboda yana ɓata mini, eh zan ce yana ɓata min baki da kuma yana tare mini da bugun zuciya na in na ci sosai.

Gaskiya, lokacin da nake yi wanka ya bambanta bisa ga ranar bene. Kamar ace ina da aiki, to zan yi wanka da safe ko kuma ace zan je makaranta, zan yi wanka da safe kafin na tafi. Haka zalika idan na dawo zan yi wanka da rana saboda na dawo naga jina har da zufa. Haka kuma da yamma ina dawo a sankon lambu, shima ina yi wanka. Amma lokacin da ya kama kamar weekend, lokacin karshen mako, ba na zuwa aiki to yawanci gaskiya da yamma nake wanka bayan na dawo ƙwallon ƙafa. Lokacin da nake samu wanka kamar bayan sallan magrib haka, bayan na yi sallan magrib haka sai na shiga nayi wanka. Bayan na yi wanka sai na kwanta na huta.

Eh to gaskiya rubutuna yana da kyau sosai don ina da rubutu kala kala. Zan iya rubutu a tsaye, zan iya rubutu a kuma a kwance kuma aga zalika ma idan zanyi signing ko zanyi sa hannu. Ina yi rubutuna ɗin yana sa shi ya zamto wani iri sai kyau don ko a makaranta lokacin da nake makaranta ina ɗaya daga cikin ɗaliban da na fi kowa iya rubutu mai kyau.

Gaskiya launi da na fi so shi ne kamar ruwan kasa da kore da kuma ja. Gaskiya ina son launi sosai ja, kamar ja ina son launin ja a jikin moto. Ya yi ma mota kyau sosai. Kowane mota ne idan launin shi ja ne yana da kyau kuma yana haskawa.

Gaskiya abunda nake siya daga kasuwa suna nan da yawa. Kuma bisa ga aiken da aka min da kuma ra'ayina. To kamar ni, indan na je kasuwa, zan je zan siya kayan miya, zan siya tattasai da atarugu, zan siya yakuwa da alaiyyahu. Ina sayen, eh, eh, kayan, kayan ciki da nama da kuma kifi. Sai kuma ina sayen fara da yalo bisa ga, bisa ga ra'ayina a abubuwan da nake saye kuma zan iya zuwa sayen takalmi. Na je in siya riga ko kuma zanje in siya takadda ko biro. To sai kuma ina zuwa in siya bel da kuma kamar shinkafa, awo, za a min awon sa ko kuma masara. Mudu ko biyar ko huɗu in je in saya daga kasuwa na dawo. Kuma ina zuwa siyan fara da kuma saran, sarin, eh, kayan sha na yara. Da kuma kana iya sayan ice cream. Ga su nan dai ba wani abu da nake zuwa in siya a kasuwa gaskiya. Idan, idan har babu a shago to ina zuwa kasuwa domin siyansu.

Eh to abincin gargajiyan da nafi so shine zogale. Sabida ina jin daɗin zogale shi ba a sa mashi mai ko manja sai dai markaɗaɗɗen gyaɗa. Amma a haka gaskiya ina jin daɗin shi. Ina jin daɗin shi yana ƙara, yana ƙara wa mutum ƙarfin kuzari da lafiya, da kuma yana rage cututtuka a jikin mutum. Da kuma yana ƙara wa mutum jini kaɗan gaskiya. Ina, gaskiya ina son miyan zogale, zogale yayi da kuma miyan, miyan karkashi. Miyan karkashi ma gaskiya yana da daɗi.

Gaskiya in nake tafiya zuwa wurare ina amfani da keke ko kuma mota. Da gari ban taɓa shiga jirgi ba, ban taɓa kuma tafiya wurare da jirgi ba. Na fiye amfani da mota ko kuma keke ko kuma mashin mai taya uku. Babur ina hawan babur ma duka dai ga su.

Dan na farka da safe, gaskiya idan na farka da safiya ina dubba wayana. Ko yana nan, ko ya cika, da kuma in tashi in yi sallar asuba. Bayan na yi sallar asuba sai na dawo ina kuna waya na kuma na fara karatu ko kuma na buga, mana buga gem ko kuma shiga gizo-gizo na yi bincike game da rayuwa.

Gaskiya ban ci gasho, ina kallon Hausa fim. Gaskiya ina son kallon Hausa fim amma na da. Wannan wasu marigayi Ibro suka yi da su Adam A. Zango da su Alino. Gaskiya ina jin daɗi kamar a ko ne Hausa fim na kalla lokacin. Sunan Hausa fim ɗin Karangiya. Gaskiya min daɗi sosai an yi abu nishaɗi da ban dariya.

I to, bisa ga yanayin albasa in yi gaskiya da kuma yawan albasa na ke yanka wa, zan iya yanka albasa ɗaya ko biyu ba tare da yin kokawa. Amma idan zan yanka albasa uku zuwa biyar, yana sa ni nayi hawaye gaskiya sosai. Da kuma idan zan yanka albasa in albasa yana da ruwa, shima gaskiya na sa ni hawaye sosai.

Eh to nikan kaman ko yaushe dai ina amfani da wayata don yanzu a gaskiya a zamanin da muke ciki yanzu komai zance ma dai kamar a waya ne. Komai ya dawo ta waya, tura sakonni, yin ayyuka yanar gizo-gizo, magana da ƴan uwa da abokan arziki, magana da mutanen kasuwa, magana da abokan ciniki, yanka ga baki ɗaya zan ce ya zama ta waya ne. Shiyasa zan ce kaman koyaushe dai da wayana yana hannuna ina amfani da shi sosai.

Eh muna yin wuta da itace yayin da za mu soya gyaɗa ko kuma za mu yi girki mai girma kamar na suna ko kuma taro ko aure. Muna yin amfani da wuta da itace amma yawancin girkin da muke yi akan murhu ne sai dai idan za a yi taro ko aure shine muke amfani da itace.

Eh to gaskiya ina son biskit, ina son biskit, ina son cakuleti da kuma ina son awara da kuma ina son tuffa. Gaskiya ina son tuffa sosai da kuma awara. Kaman awara lokacin da muke makaranta, duk lokacin da muka tashi makaranta sai na saya awara na ci.

Eh gaskiya ina raba ayyuka na da wasu. Kaman idan ina gida, ayyukan gida idan ƙannena suna nan ina raba ayyuka da su. Idan ma a filin aiki ne, ina da wanda suke aiki a karkashi na ina raba aiki da su, domin aikin ya zo mana da sauki da kuma muyi samu muyi sauri mu ƙare shi.

Gaskiya yanda nake jin hayaniya ba abu bane mai daɗi kuma yana ban ciyon kai. Yana sa ni in ji nagaji da wuri da kuma gajiya da mutane da wuri. Saboda ni ba mai son hayaniya bane gaskiya. Hayaniya yana sa mun ciwo kai. Watarana hayaniya yana sa ni har naji kaman ban da lafiya.

Eh to shagon da na fi zuwa shine shagon da ake sayar da yawancin abinci da yawan abubuwan shagon wanda ake amfani dasu a gida sosai, kamar shagon da ake sayar da su burodi da madara da kayan gabaki daya haɗin da za a yi na abinci.

Gaskiya ina son gidan abincin da yana nan a keɓe kuma yana nan a Saptace. Kuma gaskiya ina son gidan abincin da ma'aikatansu sun iya tarban baƙi da kuma abincinsu yana da daɗi sosai. To gaskiya zan so gidan abincin da kuma ba hayaniya.

Gaskiya ina amfani da intanet ko da yaushe, ko da yaushe ina amfani da intanet saboda baki daya za a bunna za ka yi da waya inda yana yanar gizo ne to dole kayi amfani da intanet naka. Yanzu kaman tura saƙo, tura saƙo, yin ayyuka, tura yin-- tura bidiyos da kuma wasu soran su duka za ka yi amfani da intanet ne. In kana so ka yi buga, ka buga wasanni da abokai gabaki ɗaya shi ma za ka yi amfani da intanet.

Gaskiya zance sau ɗaya de muke yin taro a mako, saboda bamu cika yin taro ba gaskiya. Aikin mu gaskiya kullum, yana da ƙahaɗi, da kuma ba koyaushe bane muke yin aiki. Kuma oganmu inde munyi taro to a lallai to oganmu ya dawo, shine ake yin taro.

Gaskiya muna murna sosai. Maman mu tana min nasiyya, haka zaliki baba na ma yana min nasiyya. Ya siya mana kayan ciye-ciye da kayan sha. Mama na kuma za ta mana masa, za ta mana waina, za ta mana kayan ci dai daban-daban dai lokacin.

Eh gaskiya ina son ɗakina yayi haske sosai. Saboda ni mai son haske ne, ban cika son duhu ba. Ina son ɗakina yana haskawa lokacin da nake buga wasanni da kuma lokacin da ina video call. To gaskiya ina bukatan haske shiyasa ina son haske sosai.

Gaskiya ni ba mai son daukar hotuna sosai bane kaman, amma abokina ne gaskiya shi yana son ɗaukar hotuna sosai saboda shi yana rike Apple phone ne. Gaskiya yana son hotuna sosai, haka zalika yayata ita ma tana son ɗaukar hotuna. Gaskiya ni kaman cika son ɗaukar hotuna ba sai kamar lokacin aure, suna ko kuma wani taron da za a dauki mu hotuna a jam'i. Shi ne na ke kokarin shiga amma hotuna gaskiya ban cika son hotuna ba.

Gaskiya na fi son zama a ƙauye da birnin gabaki daya, amma na son ƙauye saboda ƙauye a can ina da sakewa sosai, na yin duka abun da nake yi ba tare da wani ya mun magana ko kuma wani ma'aikaci, ma'aikacin tsaro ba ya, ya, ya sayar da mu saboda gaskiya ba su da ma'aikatan tsaro sosai amma suna zaman lafiya da kuma suna samun wuta sosai, wutan lantarki mai kyau. Shi yas anake sun ƙauye da kuma ƙauye ana yin abubuwa da yawa na abun a zo a gani.